Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci. Da shi nake amfani in je kasuwa don in yi kasuwanci da mutanen da ake kasuwanci da su. So haka wasu abubuwan suke tabbata suke zamana yadda ake son su don a samu abin da ake so.

Wane lokaci na rana ka ke fi so? To, lokacin dai da na fi so a rana rana, na fi son kaman lokacin a ce kaman ƙarfe biyar haka na yamma. Lokutan nan sun ɗan fi daɗi, lokacin rana ya sauka babu zafi. In za ka fita ka je kayi yawon kane za ka yi ba tare da tunanin cewa zafi zai dame ka ba, za ka yi zufa ko wani abu.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula, amma irin hula tamu ta gargajiya, ba irin wanda ake ce mata irin facing cap dinnan ba a'a. Hula ta mu ta gargajiya, irin wanda ake dinkawa da hannu, to irin wannan hulan ita na fi sawa, da kuma kayan mu na gargajiya, da shi nake haɗawa in sa.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa sosai. Ina ma son shi a dinga samun shi cikin girki. In ban ci tafarnuwa cikin girki ba, zan ci shi a matsayin magani dan tafarnuwa yana maganin sanyi sosai. Abu ne wanda ana ganin shi ƙarami amma yana da magunguna sosai da yake yi.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Eh, indai ana maganan ruwa kaman ruwan sama. Ina natsuwa ne guri ɗaya. Ai tun da dai ba za ka shiga cikin ruwa ba kai ta guje guje. Indai kuma kana da niyyar mura ya kama ka ne to za ka iya shiga. Amma duk lokacin da ake ruwa ina na tsuwa ne a gida in zauna guri ɗaya.

Ya kake tafiya zuwa wurare? A'a to, wannan ai mai sauƙi ne. Tafiya zuwa wurare in ban yi tafiya da ƙafana ba, zan hau babur. In ban hau babur ba, zan hau keke. In ban hau keke ba, zan hau mota. Saboda haka akwai hanyoyi da yawa wanda za ka iya hawa ka je wurare inda kake so.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, gaskiya ban cika son wurare masu hayaniya ba. Wurare masu hayaniya za su iya sama ciwon kai, za su iya sama damuwa. Wasu abubuwan ma da ba ka yi niyyar faɗa ba za a iya sa ka garin magana da yawa ka je ka faɗa. So wurare masu hayaniya ba wurin zuwa na ba ne.

Kana kallon inuwar ka to, to ai kallon inuwa kuma wannan bana ce gashi ko ina kallon inuwa ba. Amma kuma inuwar ka jefi jefi za ka kalli inuwar ka ko ka yi amfani da ita ka duba lokaci ko kuma sabida nishaɗi kawai ka kalli inuwar ka ka ga tsawon ta ko gajartan ta.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? To abin da yafi muhimmanci cikin abokantaka gaskiya ne. Ba abin da yafi gaskiya a cikin abokantaka kuma ba abin da yafi munafunci rashin so a cikin abokantaka. Cikin abokanai ma in akwai munafuki ba a shiri da shi. Amma in kana son kayi abokantaka me kyau, ka zama na mai gaskiya.

Menene yake sa ka yin dariya? To abubuwa dayawa zai iya yiyuwa zai iya saka Walo ka fita ka ga abu mutane na barkwanci, walo kai kallo zai sa ka barkwanci ko kuma ka saurari abin dariya ya sa ka dariya a waya.

Kana son fin zama a birni ko a ƙauye? Gaskiyar magana, na fi son zama a birni. Ba wai don abubuwa ba amma don sabida sauƙin samun tafiya daga wuri ɗaya zuwa ɗaya a cikin lokaci ƙalilan. Za ka je ka dawo ba tare da wasu dogayen tunani-tunani ba.

Wane irin kiɗa kake son ji? To kiɗan da nake son ji ina son in ji regge. Ina son in ji kuma waƙan Barmani Choge. Waɗannan waƙoƙi ne irin namu na gargajiya. Ana amfani da ƙwarya, ana bugawa, ana waƙe da baki.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To wannan babban magana ne. Ko yanzu ma abin da nake yi ai da wayana nake amfani. To zan iya cewa ina amfani da wayana fiye da yadda ake tsammani. Ina amfani da wayana sosai. Zai iya kai wa sau dubu a rana.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma. Ai kuzari ka fi samun shida safe. Dan a lokacin duddaka ɗan tashi kana da sauran ƙarfin ka za ka yi zirga-zirgan da za ka yi. Amma duk abin da yamma ya yi, ai kuzari ya ƙare tun da akwai gajiya a jiki. Za ka nema kaɗan natsu ka zauna ka huta. To duk wani maganan kuzari da ake yi ai ya ƙare.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Ai ko ina shan ruwan ƴaƴan itace. Ruwan ƴaƴan itacen da na fi sha kuma na fi shan ruwan kwakwa. Irin kwakwan nan doguwa da ake samunta a gaɓan teku. Irin wanda in ta faɗo za a sa adda a sare ta a buɗe a sha. To wannan ina shan ruwan shi sosai.

Wane launi labulenku suke? Labulen mu suna da launin ruwan ganye, akwai kuma masu launin taɓo da kuma launin kaza. To waƴannan duk launukan labulen da za a iya samu kenan a gidana. Wasunsu suna ɗaki, wasunsu suna, suna waɗaka, wasunsu kuma suna bayi, wasu kuma suna chan ɗakin girki.

Kana sanya bel kullum? Aaa, eee, ina sa bel amma kuma ba kullum ba. Dan sabida irin kayan mu na gargajiya ba irin wanda yake da bel ba ne. Yana da mazugi, mu abin da muke kiranshi ke nan mazugin wando. Igiya ce wanda ake saƙata a wando za ka sa ta ka ɗaura wandanka ƙyam wandanka zai zauna. Ba sai ka wani nema wani bel ka sa ba.

Kana da manufa na wata-wata? Eh, ai ko wane duk wanda yake aiki yana da wata manufa wata-wata da yake son ya ci ma burin shi. So wannan manufan zai iya yiwuwa wani abu kake son ka siya ko wani aiki kake so kayi ko wani kyauta kake son kayi ko kuma wani hutu kake son kaje. Wannan manufan zaka iya kana ijiyan shi ko kana yin shi duk wata.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh toh maganan zuwa kasuwa ana zuwan shi lokaci lokaci. Ga wanda yake zuwa cefanen abinci amma kuma ga wanda yake zuwa aiki, zuwa kasuwa zai iya zama na mai yana zuwa kasuwa kullum, garin Allah ya waye.

Kana sauraren rediyo? Wannan rediyo muna sauraren shi kullum. Ban ma daɗe da gama sauraren rediyo ba. Na gama jin labarai, na gama jin littattafai. To rediyo abu ne da ake so, yana nishaɗantarwa sosai fiye da yadda ake tunani.

Kana amfani da sauro net? Eh ina amfani da sauro net. Dan a inda nake in ba ka sa sauro net ba gaskiya sauro zai ciccige ka zai iya sama ciwon malaria. To dole ne ka samu wannan sauro net ɗin ka kafa don ka neman makanka lafiya.

Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? To apps ɗinda nake amfanu, amfani da su sau da yawa kaman apps ne na chatting, ina amfani da apps na chatting, ko kuma apps na aiki, In akwai apps na aiki ina amfani da su gaskiya.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina son citta sosai a cikin abinci na. Yana ƙara mai ɗanɗano, da zaƙi, da ƙamshi. Ko kalan cittan shi ma abun da ake so mi gaskiya a cikin abinci. Kaga wannan ɗan gutsul gutsul ɗin da kake gani zai zama na ma kamar nama a cikin abinci.

Kana fatan samun cinyawa? Eh, ina fatan samun cinyawa sosai dan cinyawa abin so ne a rayuwa. Baka san inda zaka iya samun cinyawa ba, amma kuma in ka same shi ai ba za ka ƙi ba. So ire-iren waɗannan abubuwa ana sa ido don lokacin da za su fito kaga sai ka same su.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Aaa wurin cin abinci a wurin aiki, ban cika cin abinci wurin aiki ba. Na gwammaci in bari sai na dawo gida. Inna dawo gida wurin matata ta yi min girki sai in zauna in ci abinci san rai na. Amma dai yawanci cin abinci wurin aiki ban cika cin abinci wurin aiki ba.

Yaya kake ajiye takardan aiki? So ai su takardan aiki ko dole ka ajiye su ka kintsa su, ka kammala su guri ɗaya. Idan ayi takardan da ba naka ba, ai dole ka tattale su don gudun ranan da za a zo a neme su. Sabida haka takardan aiki ina ajiye su a saman teburi na na aiki ne yanda duk lokacin da na buƙaci amfani da su sai dai in ɗauka.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyukan da nake yi ne daki daki. Ai komai sai ka bi shi da tsari, za ka cimma burin abin da kake so. To ina sa su a daki na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu haka dai daki daki har yanda ya kamata a ajiye waɗannan ayyukan.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? To bikin rana haihuwa kuma ana yin shi ne da murna, da nishaɗantarwa, da farin ciki, da murmushi, da dariya, da abinci, da komai ma duk abin da ya kamata.

Kana iya hawan keke? Eh, ko ni nake iya hawa keke. Zan iya hawa keke in yi dogon tafiyan da ya kama ta ƙila ma in je daga nan zuwa wani gari daban a bisa keke. Tunda yana cikin abun da za mu iya cewa kana samun kai dogon tafiya kuma kana motsa jiki, ka ga ya zama na ma kamar wani magani kenan.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Eh gaskiya na fison zama. Ba wanda yake son ya dunga wahala ace kullum yana tsaye. Amma kana zaune duk wani aiki da za ka yi za ma ka fi son yi shi ya ɗan daɗe. Aikin da za ka yi a tsaye baiwuce ka yi shi na minti ashirin ba zuwa talatin. Aikin kuma da za ka yi a zaune za ka yi shi na awa da awanni.

Wacce biki kake fi so? A to biki da na fi so gaskiya, na fi son bikin aure. Dan bikin aure abubuwa da yawa na faruwa a bikin aure. Za a iya samun sababbin ma'aurata suma a wurin bikin wannan auren. Shi yasa ana wannan murnan kuma ana wannan murna da a lokaci ɗaya.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? To abin da na fahimta da wannan ana tambaya na, menene nake tunawa a lokacin da nake da yarinta na. Na fi tuna lokacin da nake guje guje ina wasa a cikin gari da ni da abokanai na muna kaɗa taya. In ba mu hau iccen mangwaro ba, za mu hau iccen kaɗanya da wasu itatuwa dai haka wacce ba a rasa ba. To ire-iren abin da nake tunawa ke nan a lokacin da nake da yarinta na.

Rubutun ka yana da kyau? A'a gaskiya rubutuna daidai wa daida yana da kyau. Ga nawa kenan, amma ba zan iya cewa rubutuna baya da kyau ba. In har na ba wani eh zai iya ɗaukan rubutuna zai iya karanta shi ya kuma fahimci abin da aka rubuta a kai. Amma kuma ba za a ce rubutuna baya da kyau ba.

Kana son cin abincin titi? Gaskiyar magana, ban cika son cin abincin titi ba. Ba ka san da wane irin hannu aka girka abincin titi ba. Salan kaje kaci ya sama rashin lafiya ko wani abu. Kaga garin neman sauƙi an je an samu wani abu daban, garin neman ƙiba an samu rama.

Wane irin waya kake amfani da shi? To wayar da nake amfani da ita waya ce wacce aka fi sani da iPhone. Waya ce wadda launin fara fara kamar ruwan madara haka za ka ga wayar da ita nake amfani da ita. Kuma ana kiranta iPhone 15 Pro Max. Wannan ita ce wayar da nake amfani da ita.

Yaya kake jure wa zafi? To ai ita zafi ba a jure mata sai dai a neman mata sauƙi. In ba ka da fanka za ka nemi abu mai hura sanyi. Cikin biyu ɗaya ne ai. In ba haka ba jure wa zafi sai ka ɗauki ƙafa kaje inda ake iyo ko kaje rafi ko kaje kudiddifi inda akwai ruwa sai kaje kaɗan shiga kaɗan jiƙa jiki kaɗan ji ni'ima. Yanda in iska ya hura ka zaka ji sanyi.

Sau nawa kake kallon madubi? A'a madubi wani lokaci sai in yi sati ban kalla madubi ba. To ai madubi ai kallon shi ne kawai za ka kalle shi jefi jefi don ka ga fuskanka ka ga ya kake. Amma ba ni tunanin madubi yana da wani amfani can yanda mutane ke tunani.

Nawa ne yawan danginku a gida? To gaskiya danginmu muna da yawa matuƙa. Mu a danginmu mun kusan mu arba'in, da 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne duka in aka haɗa mun kai mu arba'in idan ma ba mu wuce mu arba'in ba. To gaskiya muna da yawa sosai gaskiya.

Menene lambar ku mai albarka? To dai ita lambar mu mai albarka kowa yana da na shi lambar mai albarka. Amma ni zan iya ce lambata mai albarka zan iya ce lamba uku ce. Da lamba uku koyaya kaje ka zagayo ana samun tsaka-tsaki. Lamba ce wacce ko a Chainasawa tana da amfani lambar nan uku. To shi yasa lambar da na fi so ke nan ita ce mai albarka a wurita.

Wani malami ka fi so? To malamin da na fi so gaskiya, na fi son malamin kimiyya. Na fi son malamin kwamfuta. In za a ce in zaɓa cikin biyun nan gaskiya, zan fi ɗaukan malamin kwamfuta dan malamin da ya koya min abin da na sani ne. Shi ma malamin kimiyya, shi ma ya koya min abubuwa da yawa gaskiya.

Kana iya ɗinka tufafi? Gaskiya ba zan iya ɗinka tufafi ba tunda ba wai sana'ata bace. Wannan ai sana'ar ɗinki ne kuma ni ba abin da ya haɗani da ɗinki. Zan dai iya kallon yanda ake yi in akwai ranan da na zauna in koya, kila zan iya koya sai in yi amma ban iya ɗinki ba.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Gaskiya tufafin auduga zai fi daɗi sabida shi tufafin auduga zai fi bada ni'ima inda iska zai shiga ya ratsa ka. Kaga zafi ba zai cika damun ka ba amma shi siliki na faganin gaskiya zai ɗau zafi sosai.

Kana iya bada barkwanci? A'a ai ba wanda ba zai iya bada barkwanci ba. Barkwanci wani abu ne wanda kowa yana da wannan al'amarin tattare da shi, sai dai kawai barkwancin sai wanda ka yi niyyar ba. Amma wanda ba ka yi niyyar ba ba ai ka gani ba amfani. Amma eh zan iya bada barkwanci.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakar magaskiya da abokan aiki yana da kyau sosai. Dangantaka ce wannan za'iyace wa ya kai ga munzillan za'iyace wa an zama en uwa, an zama daya. Duk inda ka ga abokin aikin ka za ku zauna ku yi hira in akwai abin taimako ne za ka taimaka kuma shi ma zai taimaka maka.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh tabbas ɗari bisa ɗari ina biyan kuɗi ta waya. In ban biya kuɗin kati ba zan biya kuɗin wuta, in ban biya kuɗin wuta ba zan biya kuɗin abinci. So abubuwa da yawa gaskiya da suka danganci biya eh tabbas ina biyan kuɗi ta waya.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ai, na fison in dafa ƙwaina, in di shi, mun durdur in ji shi da ƙarfi. Shi ya sa to na fi barin ƙwaina ya dade a ruwa yana tafarfasa, kafin in cire shi in sa shi cikin ruwan sanyi yanda zan iya ɓare shi da kyau. Sabida haka na fi son ƙwaina da ƙarfi.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? A'a, gaskiya dangantakarmu da shugaban aiki yana da kyau sosai. Mutumin kirki ne wanda ana shaidan shi, ana yabon shi kuma. Saboda haka da in muka gan shi a wane farin ciki muke ji. To gaskiya dangantakar mu da shugaban aikinmu yana da kyau.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? To kafofin watsa labarai na fi amfani da BBC da Al Jazeera. Wayannan su ne guda biyu da nake amfani da su sosai na in ji labarai. Wata sa'an abin da ban samu a BBC ba zan iya samun shi a Al Jazeera.

Kana miƙe jiki da safe? Eh ina miƙe jiki tabbas da safe. Ai baza ma ka ji daɗin jikinka ba in ka tashi da safe ba kaɗan miƙar da shi ba. Don duk wani gaɓoɓi za ka ji kaman suna ma ɗan ciwo. Amma in kaɗan miƙar da su kaɗan yi kwanara kwanara kaɗan daddanna sai ka ji ka samu sauƙin jikin.

Yaya wurin aikinku yake? Eh wurin aikin mu yana da kyau sosai. Wurin aiki ne wanda kowa ba zai ƙi samun aiki a gurin nan ba. Wurin aiki ne wanda yau da za ka iya da wama ka ce za ka zauna wurin aikin nan ba wanda ba zai ƙi ya zauna a wurin aikin nan ba.

Wane irin nama ka fi so? Gaskiya na fi son naman ɗawisu. Naman ɗawisu ya fi daɗi in za ka sa shi a girki, in za ka yi farfesu ko kuma in za ka soya shi. Naman ɗawisu nama ne wanda kowa ya kamata a ce ya taɓa ɗanɗana shi kafin bayan ransa.

Yaushe kake yin wanka? To ai shi wanka kullum da safe ake yin shi ai. Kafin ka fita aiki kaje aiki za kayi wanka ai. Kaga lokacin da ka dawo gida, ka dawo gida da, da, datti a jiki, da zufa, da kome da kome ma. To kaga in ka dawo shi ma in ba za ka iya yi a lokacin ba za ka iya yi da safe kafin ka fita aiki.